Eh ƙwarai dagaske ina sanya agogon hannu. Eh ina sanya shi domin dai sutura irin ya zama kamar ado. Eh ina sanya shi domin ado. Eh musamman domin ado. Domin idan, idan dai lokaci ne to akwai lokaci a wayar hannu, yafi sauƙi kaga lokaci a wayar hannu mai makon agogo. In kaɗan taɓa wayar hannunka kawai zaka duba kaga lokaci yafi sauƙi amma ina sa agogon hannu saboda ado gaskiya yawanci saboda ado nake sashi. Domin yana yin kyau in mutum yasa agogon hannu. Don haka ni ma ina sha'awar sa shi saboda yana yin kyau idan nasa shi. Eh ina sa agogon hannu don ado.